Ina share kura kullum da safe kamar wani lokaci idan wuri yayi datti ko irin ana hazo ko wuri yayi hunturu to kura yakan zo da wa. Daka nemi in summan busasshe sai kaɗan bubbuga a jikin inda yayi ƙura. Misali ace jikin mashin idan mashin ya yi fita ya ɗan yi yawo ya dawo to zai yi ƙura sai ka nemi summan kaɗan bubbuga ƙuran. Idan ƙuran ya bugu sai ka nemo summan bushashe ka bubbuga shi sai ka nemo ka jiƙa summan idan yayi ruwa-ruwa sai a zo a goge. Sai kagan an goge sau ɗaya wani lokaci za a goge da safe, da rana, wani lokaci kuma da yamma. Duk ba lokacin da ba a share ƙura sai dai ƙuran ba kowane lokaci ba ne yake hawa. Yawanci dai a lokacin zafi ne da akalli ƙura yana zuwa sosai ƙura ƙura yayi yawa. Amma a lokacin ana sanyi to ƙura kaɗan yake yi.

Ina ajiye takardun aiki dasafe woni lokaci idon naje aiki nadawo in an ban irin takardu kaman guda goma hakanan. To in na karba, in na dawo gida zan nemi wurin adana mai kyau. Don share, in share kuran da yake wurin sa yanzu aje takardu wurin aiki na. Saboda kar su ɓata. Bawai takardun ba amma na wurin aiki ba ko na makaranta. Don mutum bai ajiye su da kyau ba. Ana zuwa a nema to in an zo an nema ba a samu ba akoi matsala. Shiyasa ake yawan ci ajewa. Ana ajiyesu a inda ba zai manta ba kuma ba zai yi kura ko datti ba. Don kaga hanin ajiye takardu wurin aiki to that is yana da amfani kenan. Amma idan bai da amfani to ba za a ajiye shi ba. Za a je a ƙona shi ko a wurgar a cikin kwandon shara. Amman inda mai amfani ne, zakaga har adana shi da su receipt da kuɗin takardan shedan biya da komi duk za a na ajiye su a wuri ɗaya. Ni ina ajiyesu ne a gida a wurin cikin jaka na masu amfani marasa amfani kuma sai in je in zubar.

Uwar gidanmu muna magana a kan wanda irin mutum. Uwar gida mutum ne wanda a ce an anyi aure ta na farko, sai in aka za ka kara aure na biyu to na farko ita ne uwar gida. To mu bamuda uwar gida, mu mutum ɗaya ne da mu kuma lafiyan ta kalau. Lafiyan ta kalau kullum tana fita aiki, mun taje ta je ta dawo tayi ayyukan gida. Lokaci tayi abinci inda muja, inda muje makaranta ko wurin aiki. Zata tashi tayi abinci, tayi mana abinci, ta zo ta aje. In mun dawo, in munci sai mu tafi. Kafin mu dawo uwar gidanmu za ta sake mana abinci sai mu zauna mu ci. Amman yawanci uwar gida mutum shine matar farko wanda mutum ya aura gidan sa. To mata na biyu kuma ita amarya ake ce mata ba uwar gida ba. Shiyasa ni yawanci yanzu maman mu ba ita ce uwar gida. Kuma yanzu haka tayi tafiya, ta je wani wuri, ta je yawon ta, ta je wurin mijin ta, ta je yin aikin, aikin ne ya tura ta ya kai ta wani wuri. Sai sa har yanzu ake har yanzu mun dawo mu da kan mu muke abinci saboda ita bata nan.

Abun da yake bamu ƙwarin gwiwa aiki kamar misali ace munje mun aiki sai aka ce aikin da za su dawo sai in mun zo mu fara aikin sai a zo akawo mana abinci. Ka ga yawanci mutum da yayi aiki to shi da kansa zai siya abincin sa. Amman dan kaji an ce an kawo muku abinci kyauta to shine zaka ji ƙwarin gwiwa. Kokuma in kana gida sai a ce maka ai yau abincin da za a baku kyauta ne sai ka ga kaje ba sai ka kashe kuɗin abincin ranan ka ba sai ka kama kaje kawai kaje ka kwana. Kaje in kana aiki za a kawoma abinci ba sai ka siya ba. Wani lokacin kuma idan an ƙara kuɗi, kuɗin wurin aiki to shi wannan kuɗin nan zai shine yake bada kuɗin nan shine zai baka ƙwarin gwiwa. Zaka ji, za ka ji kanka kana, kana wannan. Zaka ji kana ƙwarin gwiwa saboda an ƙara maka kuɗin aiki. Sa, boda aikin nan da shine mutum dai ya samu ya biya bukata yayi ko mi da shi. Amman kawai haka kan a ce ƙwarin gwiwa kan a wurin aiki. A'a, sai dai in gyara awurin aikin ko dai ka ga yawanci samunci gaba ƙafin nan ƙwarin gwiwa zai zo.

Ni na fi son zama a kujera saboda kujera shi a sama yake. Taburma kuma yawanci ana kwanciya ne a kai, ba wai zama ba amma akan iya zaunawa akan taburma. Amma zama akan taburma kuma ba kowa bane yake yi sai ya kama nesa ƙalla ana zama akan taburma. Mai wanci akan kujera yake zama. Ka zauna akan kujera, ka zauna akan kujera zaka ji kawai kana sama hankalin ka kwance ba sai ka kwana ba. Amma in dai a taburma ne to yawanci ma in da gama mutum ya zauna taburma to kwanciya yake yi. Ya kwanta ne zai gaji yana hutu yana shine zai kwanta. Idan ya je ya yi aiki sosai, in ya dawo ya kwanta a gida. In ya dawo baya siyo wuri kwanta a kan gado ba sai gwamma kwantawa a taburma. To in ka tashi da safe za ka ji gajiyar ne ya fita a jikinka gaba ɗaya. Gajiyar aikin da ka yi gaba ɗaya duk za ka ji ya fita a jikinka. Shi ne babban abun da ake so. Amma ni na fi son zama akan kujera saboda in ka zauna kan kujera za ka ji kanka a sama ba wai sai ka kwana. Za ka aiko wurin jingina kamar filastin kujera aka aiko wurin jingina a baya. Amma in dai kujera ne, amma in dai taburma ne babu wurin jingina sai dai ka sa hannunka ka dafa kuma ka zauna ka yi bayan ka yi tama zafi ba abun da zai dafe maka baya.

Ina son launin ruwan ɗaurawa. Ruwan ɗaurawa launi ne wani za ka kalle shi a turanci ana ce mashi yellow. To launin yana da kyau gaskiya. Idan an sa a jikin kaya gaskiya yana kyau. Za ka kalle shi ruwan ɗaurawa ko kuma kore. Kore kuma dan kaga an ce kore to ina son launin kore. Shine green kenan. To launin koren nan yana da matukar kyau ta yanda ni idan na sa shi a jikin kaya yana kyau. Amma babban wanda ya fi min kyau wanda na fi so shine launi baki. Baki shine black. Baki shine wani launin da na fi so ta yanda ko ya ne dan dai na sa baki ba da ko farin riga ko jan riga in dai baki ne wando to zai shiga ko kuma idan na sa bakin riga ko mi da wani irin kaya na sa zai iya je. To match in na sa bakin takalmi to shi ma yana da kyau saboda bakin launi yafi kyau sosai.

Aikin gidan da nake kullum shine wanke wanke. Amma yawanci wanke wanke ana yawancin cewa wai aikin mata ne. Toh shiyasa me? Ba kullum ba ne nake yin wanke wanke. Wani lokaci ina shara da mopping. In share cikin gida, in share ɗaki. Sai in na gama sharewa in zo in gogoge cikin windunan mu. Toh sharan da nake yi da tsintsiya nake yi. Tsintsiyan kwakwa ko tsintsiyan laushi. Akwai tsintsiyan da kuma ake siya a kasuwa. To kala wancan tsintsiyan ba na aiki da shi saboda shi yana da tsada. Sai mutum mai kuɗi ne yawanci za ga suna siya. Amma ni wanda nake siya sai dai in je jeji, in tsaro tsintsiyan kwakwa da adda na, in ci ciro su sai in zo in bushar. In ya bushe sai in ɗaure shi da igiya sai in shara da shi. In share gida, in nayi sai in nemi summa jikakke da ruwa sai in goge cikin gida. In na gama wanke wanke na yi shara sai in ɗebo ruwa. In na gama ɗebo ruwa shikenan sai in zo in wanke kaya na, in yi wanki. Wanke riga na da wando na da kayan aikina da kuma kayan makaranta na saboda in yi shirin zuwa makaranta da wurin aiki. In na gama wanki toh sai in ya bushe injira in ya bushe zuwa yamma. Kama a ce na yi wankin da safe sai in jira zuwa yamma. Zuwa yamma sai in ɗauko kayan sai in zo in guga. In ta guga su in sun gugu da kyau, musamman ma kayan makaranta goda na wurin aiki. In na guga da kyau sai in bar su sai ranan aiki ya yi sai in ɗauka in saka. Shine ayyukan da nake yi da wanke wanke, da shara, da wanki sai kuma ɗebo ruwa. Idan ba ruwa, ruwa ya kare a gida, da ruwan sha da ruwan wanki da ruwan wanka to duka sai na ɗebo shi. Shine ayyukan da nake yi a cikin gida.

Ina aiki tare da kungiya. Wani lokaci idan za mu yi aiki, sai in fita in yi wanka, in je wurin aiki, idan za mu je, to idan za mu yi aiki misali ace za mu yi leburanci ne, to ina ni zan hau sama ko kuma ni zan yi tono. To ni foundation sai wani yana kwaɓa siminti, wani kuma yana miko wa, to bulo sai ana sawa. Idan kuma an fara ginin, sai wani zai hau hos benci, sai yahau sama, sai ana miko siminti a cikin kwangili, ana miko siminti. Sai kana karɓan simintin kana zubawa a cikin, cikin wurin da aka saka katakon wurin da aka haɗa da rodin. Shine yanda ake yi aiki tare da kungiya. Daka na ba da shawari idan ka ga abu mara kyau, sai ka ba da shawari cewa ga yanda ya kamata a yi. In kuma ka gani ya yi daidaito shikenan, za ka iya bari. Amma aiki da kungiya yana da matuƙar kyau ta yanda ba lalle sai kai ka ba da shawara ba. Mutane da yawa za su iya ba da shawara inda muddin suna cikin ƙungiyar ne. Shine abu mafi muhimmanci. A yi aiki kai a haɗe hankali wuri ɗaya ta yanda aiki zai tafi lafiya a samu biyan bukata.

Intaneti wato yanar gizo ni chap aini kullum dole ne sai na yi amfani da intanet. Ko wane rana idan ban yi aiki da intanet ba an samu matsala. Dole kuma kafin a yi aiki da intanet kuma sai na sayi data. Idan zan sayi data kuma sai ina da kuɗi. Shiyasa sai na je na yi aiki. Na je ni wurin aiki in na dawo. To a wurin aiki ma akan yi aiki da intanet. Na dawo na samu kuɗi sai in zo in sayi data. In sayi data a MTN ko kuma a ZAIN. In na sayi data sai in sa a wayan sai in shiga intanet idan yi Facebook ko WhatsApp ko wani wannan. Kai idan babu intanet to ni ina ganin ma kamar waya na gaba ɗaya babu amfanin shi. Saboda da intanet ne ake yi a samu kuɗi. Yanxu hakama ina aiki da intanet ake samun kuɗi. Wani lokaci kuma ake samu abokai wanda za ku yi, za ku yi hira da su wanda ma ba ka san da su ba ko kuma abokin ka wanda yana daga nesa. To za ka yi waya da shi ko kuma ku yi cattin a yanar gizo. Amman intanet babban abu ne wanda kowa yana aiki da shi a cikin ofis, a makarantu, a asibitoci da kuma ko ta ina yawanci ana aiki da intanet. Ko zan yi wasan ƙwallon ƙafa ko wani wasan basketball to tadole ne idan za ka kalla kuma ba ka da kuɗin zuwa wurin dole ne za ka sa data sai ka sa wannan ka yi intanet. Ka sa data sai ka shiga intanet za ka yi ta ƙallon ball ɗin daga nan inda kake. Ba dole ne sai ka je wurin da ake bugawaba.

Eh taurari da dare ni bana kallon taurari da dare. Yawanci masu kallon taurari to mata ne za ka kalle su sai su tsaya da rana da dare in dare sai su jira in tauraro ya fito sai su je su tsaya a waje suna kallon tauraro da farin wata. Amma ni kam bana son kallo saboda yawanci mata da yara ne suke kallo. Ni kuma ni namiji ne bana son kallon tauraro da rana da dare. Sai dai kawai idan na so wucewa kawai sai in kalle shi sau ɗaya sai in wuce. Amma ni wai in tsaya haka sai ina kallo sai in ta kallo. Ni abin yana mun kamam bani ma. Tauraro da wata ko kuma rana, ko kuma rana yana da haske sosai tan da ba za a iya kallon shi ba. Ba za a iya sa ido a kalle shi ba. Sai dai, sai dai tauraro ɗin to tauraro kuma ni bana son kallon shi saboda ba abun burge ba ne gaba ɗaya wurina. Wasu kuma abun burge wa ne sai ka kalle sun ɗauki waya har bidiyo suna yi. Wai suna raka bidiyo zum tauraro da wata. Ni kuma kallon shi ma ba wai so na ke ba balle ma in ce zan ɗauki wayana ina bin bidiyo.

Eh ina lura, in na fahimci tambayan kaman ana tambaya ne akan ina iya duba lambar QR wato QR code ko irin na jikin abun sayarwa hakannan kaman in ce. Goran coke ko goran wani abu hakan nan irin QR innan to akwai waya na tana iya duba. Akwai ranan ma da ina zaune kawai sai, sai muna ɗan hira da abokina sai muka ce bari mu fita mu je mu yawo. Sai muka fita sai muka ga wani shago muka shiga sai muka sayi fiyawata, sai na kalli marfin goran coke irin coke ɗin kolban nan to akwai abun QR a jikinsa. Sai na kalli marfin, sai mai shagon yana cemun wai shi ya gwaggwada abubuwan nan da yawa ance wai ana ba da katin waya na ɗari. Idan kai buɗe, amma shi ya gwaggwada, har ya iso ana ce mai ya iso limit ɗinsa na ranan, ya gwada ya fi so, ya kusan sau ashirin. Sai na ce to ni barin gwada sai na ɗauki wani sabo sai na gwada ina gwadawa sai na samu katin ɗari. To tun lokacin shi ban sake gwadawa ba ma, shi kuma yana ce mun har yaua abin mamaki ne shi bai da sa'a kenan shi yana ta gwad wa. Amman baya samu. To scanin QR kuma waya na tana yi idan na ɗauka waya na in na buɗe wurin scanin QR sai in duba sai in kalla ko nawa ne kuɗin ko kuma da wane kamfani ne yana nunawa ko kuma ya bani link ɗin da zan shiga in je ni, in je ni wurin kamfanin ta gefen kamfanin amma QR kan ba kullum nake dubawa. Akwai QR kuma na jikin ID card ɗin makarantar mu wani lokaci da na exam card sai lokacin yin katin jarrabawar mu, so na abokina sai bai yi ba bai da kuɗi nyj sai dai ya biya aka mishi to dai ya karɓo muna faman gwada wa ko zamu kalli sunan. Courses ɗin da yake yi a jikin QR ɗin sai muka sunan da ya fito ma daban ne saboda an ɗaura mishi na bogi ne, to a haka aka je aka yi exam amma da aka zo exam na ƙarshe. Sai aka kama shi sai daga baya kuma ya zo shi yazo sai dai ya biya kuɗi kafin nan aka ce za su ke yanzu kuma. An ce sai ya sake rubuta jarrabawan amma kuma bai rubuta ba. Sai sa'a yanzu ana zamanancewa. Yya za ai, ya zai yi to yana tambayan mu shine muna ce to zai samu malamin su yi magana. Sun je sun samu malamin sun yi magana. A kan QR ɗin ya ce ba na makarantan ba sai sukai magana sai malamin ya ce mai ya jira wai sai anyi soma. Soma wani jarabawa ne da ake yi idan misali ace an wuce ka ko irin baka da lafiya hakan nan, to zaka iya zuwa sai ka yi soma shi sai ka biya dubu biyu da ɗari biyar sai a goge ma kari oba sai ka yi soma. To kalan courses in can dake nan da ake yi shine amma wani kuma sai ya zo shi sai bare biya QR in ba sai wayar mu ma ba kowanne waya bane take yin QR ba.

Ina son canja abubuwa da yawa kamar yanzu idan naje wurin aikin mu tun daga gida. In naje wurin aiki na duba na kalli abubuwa sun yi datti a wurin aikin mu sai in ɗauko wannan, sai in ɗauko summa in zo gobe. Da na kalla kuma ya ruɓe ko kuma garaya ce to sai in ɗauka kaman ace TV in ya bace sai in ɗauka, sai in je inyi cross a wurin wani ogan mu babban kasuwa sai in bashi gyara. In na bashi sai ya kukkunce jikin abun abun gyaran, sai ya sanja mai inji gaba ɗaya sai ya dawo da shi sai ya fara yi. Amma kafin nan sai nayi kusan kwana, sai abun yayi kusan kwana uku kafin nan ake gyarawa to kuma sai ka biya kuɗi kafin nan. Ana biyan wani lokaci dubu uku kafin na a sanja maka injin TV a wurin aiki. Idan ka dawo da shi ka duba, meye ne kuma ya ɓaci. Idan ka duba kujerar ko kujerar katako ko tebur ɗin katako in dai gara ya ci to shi wancan ba wai za a sanja injin ta ba ne, shi sai dai a wurgar ko kuma a hura wuta da shi sai a siyo sabon wannan sabon kujera ko sabin kataki sai a sai a gayawa. Sani kafinta a ce mai nawa ne za ka sanja mana kujerar nan? Sai ya gaya muku kuɗin sai ka bashi kuɗin. Idan na bashi kuɗin sai ya gayan sai shi kasuwa. Shi ma ya siyo kataki da ƙusa da guduma sai ya dawo sai ya yayyanka su da zarto sai ya buga kujerar sai ya kawo maka cikin ofishinka ko kuma tebur. Tebur shi ma da falanki ake yi sai in kayi sai ka kawo ma mutumin nashi. Idan ka kawo ma, idan ka kawo ka dawo da shi tebur to kaga ka sassanja tebur da TV to kuma sassanja ta tsare tsaren aiki kuma shi wancan daban ne. Za ka canja tsarin aiki ta wurin canja canja tsarin da kuke yi a wurin aiki kamar ace ace yanda kuke yin lissafi kullum. Yanda kuke haɗa lissafi sai ka zo sai ka ce za ka sanja saboda wancan tsarin ya tsufa kuma mutane da yawa suna aiki da shi. Za ka kawo sabon tsari mai wanda zai kawo cigaba a cikin gida cigaba a cikin cigaba a wurin aiki. To wancan tsarin idan ka sanja shi in tsarin dai yi aiki mai kyau to mai gidan ku in ya ji daɗin ka zai iya ƙara maka girma a wurin aiki. Kaga in ka sanja tsarin kenan in kuma ka ga dai fi kawo muku kuɗi idan an ƙara ma matsayi kuma kuɗinka zai ƙaru zai bambanta da na sauran ƴan uwanka. To ka ga idan ka sanja tsari yana da matuƙar kyau. Barin ma ace tsarin ta yi aiki mai kyau to ba zaa samu matsala ba. Komi ya dinga tafiya dai dai kenan.

Ina son bayar da kyauta daban daban da yawa kaman irin su abu mai amfani wanda idan ka ba wa mutum to zai aiki da shi kuma zai ji daɗin kyautan zai amfane shi da kyau. Misali ace ka ba mutum kyautar mashin to in ka ba shi kyautar mashin zai ji daɗin kyautan ko kam kuma mata ne kuma su sun fi son abinci ka ba su kyautan ko fure ko kuma cakuleti ko madara ko wani biskit wanda za ka ba su sai da tulare shine yawancin abubuwan da suke so. Amma muku ma maza ba da wammun bane yawancin yawanci idan ka gani an ba mutum abu to kyautan waya ne ko kuma kyautan mashin to wannan kyautan can shi mutum yanzai ya fi ganin mutuncin ka da kyau. Zai fahimci cewa eh ka yi niyyar ba shi kyauta kuma kana son shi shine babban abun. Kwanakin baya ma yanza aka bani wani kyautan ranar zagayowar ranar haihuwa ta aka ban kyautan dubu ɗaya wai in rike sai na ce na gode sai na yi amfani da dubu ɗayan nan na siya abu na siya abu na ci da dare na yi bacci. Aka zo aka sake bani kyautan kyautan tulare da airfis na kunne da kuma biskit na naje na karɓa na ce na gode sai na dawo gida sai na buɗe sai na kalla abubuwan da yake ciki. Idan za ka ba da kyauta ana kullum luɓe shi ne a cikin abun da abun da ba sai mutum kowa ya gani ba a lulluɓe za ka kawo shi idan ka kawo shi sai ka ba wa mutum. In ka ba wa mutum shi kenan ka ga ka ba shi kyauta kenan yayi kyau.

Eh ƙwarai ina son ɗaukan hotuna kaman lokacin shagalin haifuwan mutum kafin nan ya zo sai ka zo ka ɗauki hotuna. In ka ɗauki hotuna sai ka zo ka biya ka ce yawa ka biya wanda ya ɗauka maku hoton. In kuma mutumin abokinka ne zaka iya ce mai ka gode kuma na gida ne kawai sai ku dawo ka mai godiya shi ke nan. Zamu ɗauki hotuna ranar shagalin haifuwa sai ka sasu a intanet a yanar gizo ta inda kowa zai kalla. Idan kowa ya kalla to shi ke nan hotunan ka sun yi kyau sai ama murna a maka shagali. To yawanci idan za'a yi hoto ana yi ba wai sai ran shagalin haifawa, lokacin aure ko kuma suna ko kuma idan za ku yi abu a makaranta ko graduation ka gama makaranta za ka fita makarantar to za'a iya zuwa a maku hotuna ko kuma ranan gudun badde hakan za a yi ma hotuna ko kuma ranan aure. Amma ba wai kullum bane ake ɗaukan hoto. Yawanci masu ɗaukan hoto kullum mata ne. Mata ne za ka kalla suna ɗaukan hoto, lissafi, gasan yin kwalliya. Ko su yi kwalliya amma za su ɗauki hoto da rana ma za su ɗauki hoto da yamma ma wai za su ɗauki hoto. Duk kawai ko da dare ne masu wanda habunsu ya tashi kawai haka za ka ji wai suwai hotora su yi sai ka ga suna ɗaukan hotuna. Amma ni namiji ina ga wani lokaci yanda na kyan nan na yi kusan sati biyu ma kafin na ɗauki hoto ɗaya amma wasu mazan kuma ba haka suke ba. Wasu mazan ko yayane su kan babu ruwan su sai ka lalla ko suna abu kaman mata se suyita ɗaukan hoto ko wani lokaci. Da safe an yi hoto, da rana an yi hoto, da yamma za su sake hoto wai duka ana cewa na ja. Ni idan na yi hoto to rayina ne faɗo kuma sai wani irin so biyu hakan nan a sati ko kuma so so biyu ka a sati nake ɗaukan hoto wani lokaci kuma so ɗaya a sati ne kafin in ɗauki hoto. Kuma shi ɗinma haka sai ra a yi na ya raya mun saboda ba kowane lokaci bane nake ɗaukan hoto. Masu ɗaukan hotuna dayawan nan yawanci su suna yawan pupostawa ne a cikin intanet misali kaman Facebook in ka shiga kawai za ka je wurin sa abun da kake so sai ka ɗauki hoton sai ka sai ka buga a wurin. Idan ka ɗauki hotonka sai ka sa a wurin to zaka kalli hoton yayi yafi to sai mutane suna dangwalai suna liking wani kuma ya comment yace eh hotunan nan sun yi kyau to suna abun da suke so. Ni kuma ba mutum mai son haka bane sai sa ba kullum bane nake ɗaukan hoto.

Ina jin kuzari da safe ko da yamma. Yawanci ina ji da safe ne saboda mutum idan ya tashi da safe a lokacin ne zai ji ko ina lafiyanshi kalau. Zai ji kuzari da lafiyarsa. Musamman ma idan ya ci abinci hakan nan to za ka ji kuzari kawai ko ta ina. Amma in dai da yamma ne irin ka je aiki, ka dawo sai yamma tayi to ba za ka ji kuzari ba saboda ka riƙa da ka gaji. Zaka ta jin jikin ka na ma ciwo ko ta ina. Sannan dole ne sai ka nemi ruwan zafi kayi wanka sai ka zo ka yi bacci. In ka yi bacci to za ka ji kuzarin ka yana nan lafiya kalau shine abun. Amman kuzari yawanci ni na fi ji da safe ne saboda da safe ka tashi, gajiyan duk jiya da aiki duk ya fita. Zaka tashi ka na jin kanka lafiyanka kalau shine zaka ta jin kanka normal kenan amma wasu kuma sun fi suna ji wai su sun fi son jin kuzari da yamma to ni kuma ba na ji da yamma. Yawanci da safe na ke ji shine abu.

Eh, wani lokaci ina shan magani, wani lokaci kuma ba na sha. Amma ni na fi son shan magani lokacin da banda lafiya ne. Misali, a ce yanzu ina da ciwon kai kaina na min ciwo, sai na je wurin mai bada magani ko likita. Sai na ce ni fa kaina yana min ciwo, to sai ya ban maganin ciwon kai ko kuma idan na ce maganin gajiya, zai ba maganin gajiya. Na dawo gida na sha, na yi barci na tashi to zanji rashin lafiyan ya tafi. Shiyasa ba wai kullum kuma ba wa kullum bane ni nake yin rashin lafiya ba. Abun sai ya tashi ko yayi wata biyu to kafin nan eh ko wata uku kafin nan ciwon ciki na ya fara ko ya fara jin rashin lafiya. Saboda shi, ce jefi-jefi ne abun yake tashi wa mutum in zakai rashin lafiya. Amma ba wai kullum bane zakai rashin lafiya ba. Shiyasa ni na fi son idan zan yi wannan idan na yi rashin lafiya, in je ni samu mai bada magani ko kuma likita in ce mashi ya taimake ni ya ba ni magani ko kuma in yi ki taimako na sai in je ni inyi aiki. Da ciwon kai zan je niyyi aiki, in dawo in ciwon kai ne ya karu kuma in ƙara duk aikin da na yi kuɗin da aka bani in zo ni kawai in saya magani in sha saboda in samu lafiya. Idan ban samu lafiya ba to an samu matsala ke nan. Shiyasa ni idan dai kuman banda lafiya dole ne in tashan magani kullum saboda in samu lafiyar jiki da kuma ƙwarin jiki.

Idan babu wutar lantarki gaskiya, abin yana zamamin da wuya gaskiya. Sai ka ji rayuwan ma wani zaka ji kan ka kawai kai ka zama kai kaɗai. Idan babu wutan lantarki, na farko ba zan kalli TV ba. TV na zai kashe shi bazan saboda babu wutar lantarki da zai kunna min shi, ko kuma laptop idan babu caji. To shima haka dole ne in ajiye saboda babu wutan lantarki. Wayana idan babu wutan lantarki yawanci ina aiki da wayana ne. In buga game ko inyi wani abun ko in shiga intanet da wayana. Amma kuma lokaci wayar shima ya zo shi babu caji kuma NEPA ma basu kawo wuta ba. Wutan lantarki ma ba a kawo ba. Dole ne inje inne mi shagon da ake bada caji na black market. In je in siyo, in je in bada wayana sai ayimun caji. Idan wayan ya cika, in babban waya ne ɗari da hamsin. In kuma ƙaramin waya ne keypad shi ne sai ace ɗari wannan. Ɗari e naira ɗari. In kuma battery ne shi ma naira ɗari. In kuma babba ne abun kamar ya kai power bank za ace ɗari biyu ko laptop kuma sai ace ma ɗari uku. Shine abun da idan babu wutan lantarki babban matsalar da muke samu ke nan. Dole ne sai ka je ka har wurin ka je ka biya kuɗin caji kafin nan ka caje wayan ka. In kuma ba haka ba, idan na kai wayan tana caji idan na dawo gida, in dai ban da ayyukan gidan da zan yi ko kuma na makaranta to zan zo ni in kwanta ne kawai in yi ta bacci. Sai kafin na tashi in ba a dawo da wutar lantarkin ba, kafin na tashi sai in tafi nan ina tashi sai in je shagon caji. In je in karɓo wayan. In je in karɓo wayan da in biya kuɗin caji, in karɓo har da cajar sa. Sai in dawo gida sai in zo in kunna wayana ina game. Amma bawai kullum bane barin ma yanzu da aka sassaƙawa mutane mita yanzu. Kowa yana iya buɗe, kowa yana iya yi, eh, sa wutan gidan sa da kansa. Kuma wutan, wutan baya, baya wani ɗaukiwa kamar na da. Na dane in an kawo wuta awa biyu sai a ɗauke. Amma yanzu wuta yana wuni yana kwana sai idan mitan ka ya ƙare in katin mita yana nan kamar kati ne. Idan shi ya ƙare toh shine babbar matsala inda za ka samu ke nan. Sai yin yi, sai ka sake biyan katin ka siya shi. Kuma katin wai babu ƙasa dana dubu ɗaya. Kwanakin baya sun kawo tsari ma wai sai na dubu biyu yazun to amma ni na fi so na dubu, na dubu ɗaya nake yawance sawa saboda babu kuɗi. To kaga dole ne wutan lantarki ana amfani da shi saboda wani lokaci idan kayi wankin kayan ka in zaka yi guga sai da wutan lantarki zaka yi guga. Idan kuma ka ce za ka yi aiki da wutan lantarki ba. Zaka ɗauko ƙaramin iron shine sai ka ɗauko ƙaramin iron di gawayi wato kenan na cakwal. To wancan za ka iya ɗauka in ka hura wuta sai kaita goggo giwa kaita goge uniform din ka, in ka gama gogewa shi kenan sai ka nade kamayar ɗaki. Amma wutan lantarki, mm, kullum nake aiki da shi saboda ina caje wayana kuma ina bari a gida kowa ya yi amfani da shi. Shine ɗadin abun.

Eh ina jin tsoron ƙwari wani lokaci kuma ba kwari kaɗai ba ma ina tsoron abubuwa da yawa kwari wuri ne wanda in zo misali wuri irin ruwan an yi ruwan sama sosai sai hanyar ya fara yin rami to idan ba a samu an toshe ba sai yayi rami babba hakanan har ya cinye babba to shine ake kiranshi ya zama kwari. To idan yayi babba girma sosai kuma akwai mutane ko wasu ƴan daban da suke yawan zama a wurin ko kuma samu mutanen ɓata gari wanda suke zama a cikin kwari ta yanda mutane in ka zo wucewa da su ya tare ka suma ƙwace a cikin wurin saboda wurin babban wuri ne kuma kwarin babban wuri ne inda ba kowa ne ke yawan shiga ko wucewa ta wurin ba. Idan zaka bi irin kana so ka bi dushe ne ko shortcut guntun hanya shine zaka iya bi ta wurin amma asali akwai babban hanyar da mutum yana iya bi shine ba ta kwari ba. To yawanci kwarin nan ni ruwan sama ma idan ya zo shi abun da ya fi ban tsoro yake idan ana zuwa ruwan sama in ruwa yayi ruwa sosai to kwarin yana cika to kuma daman kwarin yana da zurfi sosai to idan ka zo ka shiga zaka shiga cikin kwarin sai ka ga wurin kana shiga ruwan zai tafi da kai. Idan ya fara tafiya da kai kuma ba zai tsaya ba sai yayi nisa da kai wani lokaci ma har ya iya kashe mutum mutum zai iya mutuwa a cikin ruwan idan ruwan tayi ƙarfi sosai. Amman shiyasa idan ana ruwan sama ba an bi ko kuma idan ruwan ba ɗan babu yawa in kana bi a hankali zaka yi taka laka ka zame ko kuma ka fadi shi yasa ni kwari ina jin tsoron shi musamman in ana ruwan sama mai ƙarfi.

Eh idan na tashi da safe ina mike jiki. Yawancin mutum yana mike jiki da safe to ya kwanta ne yayi barci. Idan ya tashi da safe dai ji kaman ko ina ya kame. Ga cike yin mutum yana kwanciya zai kwanta ne zaka ga ko ina ya kakkame kana barci. Amma idan ka tashi mikewa sai ka ga ka mike jikinka yayi straight sai kaji lafiyan ka ya dawo lafiya kalau shine yasa yawanci ana mike jiki idan za a yi barci. Yawanci kuma abin da yake faruwa ne da mutum ya sai kaji idan ya mike jiki sai yaji dadi shine idan ya je shi wurin aiki yin aiki sosai yayi aiki har ya ji gajiya to idan ya dawo daga wurin aiki zai iya zuwa ya kwanta. In je ya zuwa sai wanka sai ci abinci sai ya kwanta. To idan ka kwanta nan ne zaka iya jin gajiya sosai a jikinka saboda gajiyar da aka ji jikinka baya mikewa da kyau. Can sai ka mike jiki da safe kafin nan kaji daidai.

Ni a-aka haife ni a watan Disamba. Watan Disamba akwai watanni da yawa kamar su Mayu da Janairu da Oktoba. Amma ni a watan sha biyu aka haife ni wato kenan watan Disamba. Wata ne mai albarka a wuri na kuma yanzu idan za ka yi shekarar ranar haihuwan ka, dole ne sai ka jira shekara ɗaya ya zagayo sai ka yi wannan, sai ka yi wannan addu'a sai ka yi addu'a ka gode wa Allah da ciki ka zagaye shekara ɗaya zagayo lafiyar ka kalau. A watan Disamba ne nake yin hawa, wannan Disamba ma da ya wuce ba wani na yi shagali ba ne sosai. Kawai da na yi murna sai na yi addu'a ne. Amma shekara mai zuwa shi ma haka zan sake murna yin addu'a amma ba wai in haɗa shagali ina kiran mutane ba. Ni mutum ne wanda ba na son yin mutane yawanci da yawa a wurin gefe na sosai. Shi yasa ba lallai ne kullum ku kalle ni ina cewa wai ni zan yi haɗa shagali ranar haihuwa ba. Watan haihuwa na watan sha biyu ne, watan Disamba shine ranar haihuwa na amma na ƙani na kuma shi na shi Oktoba, watan goma kenan. Addana kuma watan uku. Mamana sai kuma kamar watan biyar ne, watan May shi ne amma wasu kuma haife su a Janairu wasu kuma a Fabrairu aka haife su. Ni kuma na nawa a Disamba sai ƙani na a Oktoba. Shine watan da aka haife ni wato watan sha biyu ne aka haife ni shi kuma watan goma ƙani na.

Ina fara aiki da safe wani lokaci da rana. Amma yawanci ina farawa da safe ne kaman ƙarfe takwas ko tara, hakan nan ko ƙarfe goma shine lokacin da nake fara aiki. Da na tashi zan yi wanka, sai in ci abinci, sai in tafi aiki. Amma in aikin ofishi ne, amma in dai aikin irin aikin laburanci ne wanda ko na je ma jikina zai sake yin datti, toh in tashi sai dai in hura wuta, sai in yi abinci in ci ba sai na je na yi na wahalar da kaina yin wanka ba. Saboda idan na yi wanka ma, ina dawawo ko minti ashirin ba zan yi ba ma zaka kalli jikin ya sake yin datti a wurin aiki. Toh kuma wancan ba amfanin wankan ke nan. Sai sa ni idan zan yi aikin nake tashi, sai in tambayi ogana yau aikin ofishi zamuyi ko kuma aikin leburanci. In yace aikin leburanci ne, toh sai in yi abinci ba zan yi wanka ba. Idan kuma aikin ce aikin ofishi ne, aikin tsaftace nan, to wancan ba sai na wannan ba, ba sai na wahalar da kaina wurin yin wanka yin wannan ba, sai dai kawai in wanka, in ci abinci sai in je aiki ofishi. Yanda ko na dawo ma jikina da tsafta sai in ƙara wanka. Amma in dai aikin leburanci ne, zan jira ne kawai sai lokacin yin wanka ya yi. Lokacin in na gama aiki jikina ya gama datti, in na dawo kawai sai hada in yi wanka gaba ɗaya ba sai na wahalar da kaina ba. Yin wanka da safe in sake yi da rana ba, barnan ruwa ne.

Eh ina da fanka a rufin ɗaki da akwai kamara. Amma da na nuna muku ina da fanka guda biyu a falon gidanmu. Wancan nan falo ne idan ana zafi sai in kunna fankan. Amma yanzu ba na yawan cin kunna shi saboda yanzu ana sanyi ne. Idan kuma na ji zafi ba na kunna sai dai in buɗe taga ko in buɗe ƙofa sai iska ya shigo. In buɗe labule da taga iska ya shigo. Idan na ga fankan nan ba mu yawan cin kunna. Lokacin da muke kunna shi ne lokacin da babu, babu wannan. Lokacin da wutanmu yana nan, wutan lantarkin mu direct ne ba a sa mana mita ba. Na sa kati to yanzu kuma an sa mita kati muke sawa. Idan ka kunna fanka a rufin, na rufin ɗaki gaske yana jan wutan lantarki sosai. Za ka kalli katin ka ya kare tun da wuri. To shi ne ba mu aiki da shi sai dai ka ga muna aiki da tagan gidanmu in an buɗe iska ya shigo. To iskan da yake fitowa daga taga ma ya fi daɗi saboda shi ne iskan da yake busawa naturally daga jikin bishiyoyi. Amma na fanka kuma shi sai a ɗebo daga jikin bishiyoyin sai ya zuba mana. Shi ne sa nake cewa iskan taga ya fi daɗi. Ina da wani fanka ma a rufin ɗakina a cikin ɗakina yana, yana sama amma shi ma anjima ba a kunna shi ba. Yawan cin fankokin gidanmu ba mu kunna saboda wutan lantarki ya yi tsada. Idan kuma ka kunna fanka to na rufin ɗakin nan yana jan wutan lantarki. Za ka kalli wutan lantarkin ka dai ya kamata ya ma kwana biyar ko shida. Za ka kalla ko juma'a ba zai ba. Sai ka kalli kawai yana yin kwana ɗaya, biyu sai ya ɗauke saboda wutan da fankan rufin yake jawowa. Shiyasa ba na aiki da shi. NI na fi son aiki da taga.

In zan dafa koyi ina dafawa ne da ruwan zafi. Zaka in na tashi sai in siyo kwai, sai in sa, in hura wuta, sai in sa ruwan zafi, sai in tafasa shi. Idan na sa ruwan, idan ya tafasa sai in sa kwai ɗin, sai ya ta tafasa, ya ta tafasa. Shikenann, za ka lalla ko ina yayi, yayi tafasa. Koyin ya nuna, ka bashi ƙamin minti goma na tafasasshen ruwa yana tafasa da shi sai kaga ya nuna. In ka ciro sai ka sa, sai in sa a ruwan zafi, a ruwan sanyi kai. Na sa ruwan sanyi to bayan koyi ɗin ba zai kamu da asalin abun da aka dafa ba. Za kaga zai tsaya daidai. To shikenan sai in ɗauko, sai in ɗauko abun, ruwan, ruwan wani gefen da zan ɓare koyi, sai in faffasa jikin koyin sai in ɓare koyin, sai in bar shi fari, sai in nemi gishiri in taba, in ci da shi.

Ni ba kowane wasa ne nake son yi ba. Yawanci wasannin da ake yi to yara ne suke yin wasanni. Ni wasan ƙwallon ƙafa nake so. Ina son buga left Winger wato gefen hagu, ta yanda in za ka yi shot ɗin ƙwallon ƙafa da dama za ka tashi. Saboda ni badame ne, ba bahago ba. Da bahago ne suke son siyawa a wurin, wurin dama saboda su samu su buga ƙwallon ya shiga cikin raga da kyau. Amma ni kuma badame ne shiyasa nake son ta gefen hagu. Kaga in ka zauna wasan ƙwallon ƙafa shine nafi son yi. Nakan buga shi ma a gem a wayana. Ina buga ƙwallon ƙafa. Wasu kuma basu son buga ƙwallon ƙafa. Sun fi son wasan tsere na mashin ko na mota. To ni kuma wancan ina ganin da riski saboda za ka iya yi mutum zai iya accident, ya fadi ya ji ciwo ko kuma ya iya mutuwa a take a wurin. Saboda tsere ana gudu. Amma wasan ƙwallon ƙafa ne saidai ayi wasa akan ƙwallo. Wani lokaci shi ma ana iya faɗuwa aji ciwo, wani lokaci har mutuwa. Amma yawanci mutuwa yafi faruwa ne a wasannin ƙwallon, a wasannin masu tseren mashin da kuma tseren mota. Amma ƙwallon ƙafa kam ba kullum ba ne ake yin faduwa ba. Sai abuna ya taso ko kuma ka samu damuwa da mugu ya karɓi ƙwallo sai ya haɗa da ƙafan ka ya kwafce ka sai kaga ka fadi. Wasannin ƙwallon ƙafa shi yana da matukar daɗi. Ko ina a fadin duniyyar nan zaka ga ana kallon wasan ƙwallon ƙafa saboda shi ne ya fi amfani. Wasan ƙwallon ƙafa wasa ne mai daɗi ta yanda kowa zai ji daɗin wasanni sa.

Ina son biredi, biredin white light ko kuma biredin Amasco ko kuma Yamal. Biredi ne wanda ake yin shi a kamfanin mu nan a Najeriya. To biredin can ba kowa bane yake son shi. Amma ni na kamu da son shi ne saboda biredin yana da laushi sosai. Idan kana ci za ka ji daɗi, za ka ji shi yana da laushi, za ka ji da daɗi biredin. In ka haɗa shi irin da bota ko kuma da wani wannan, da wani biredi, za ka zo ka ji daɗin shi. Shine babban biredin da aka fi so a ƙasashen mu nan na gefe. Shiya sa ni na fi son aiki da shi. Idan ka siya koda ɗan coke haka kahaɗa in ka ci to za ka ji daɗin shi. Shi ya sa biredin na fi son shi, biredin Amal.

Idan zan karɓi bako ina ce mishi ya shigo. Idan bako ya zo shi misali daga kauye ko daga wani wuri ya zo, zan ce mai ya shigo maraba, maraba lale bako, sai bako ya shigo sai in ce sannu dazuwa, sai in ce bako ga wurin zama ka zauna in ya zauna, sai in gaishe, sai in ɗauko mishi ruwa in ba shi. Idan ya sha ya ɗan huta sai mu gaisa, sai mu gaisuwan ya akayi, ya aiki, ya hanya lafiya kalau. Me ka zo ziyara? Sai mu ci gaba da hira. Ka zo wurin waye? A'a na zo wurin kanwana. A'a ya zo wurin, wurina ne. Na zo kwana biyu ba mu hura, mu hita hira ba. Na zo muyi hira ne. Sai an gama gaisawa sai yace in kana da abinci sai ka ɗebo abinci ka ba shi. Sai ka ba shi, in ya yi karba, idan ya ki karba ka ce masa ya karɓa kuma in ya yi ƙi sai ka mayar. In kuma ya ce maka kyankyasai ya gode sai ka kawo masa sai ya ci. Idan ya ci shi kenan sai ku ci gaba da hira aka karɓi bakonka lafiya kala. Idan kuma bakon zai kwana za ka tambaye shi, sai ka, sai ka zo za ka tambaye shi zai kwana ne ko zai tafi. Sai ya ce maka zai kwana sai ka ɗauko tabirma ko kuma ka nemo godo ko ka samu nuna mashi ɗakin da zai kwana sai ka bar shi a ɗaki. Idan ya kwana, da safe ya tashi in kun yi addu'a kun karya sai ka ce mashi ya tafi saboda ba gidan shi ba ne saboda haka ba ko, ba kowane bako bane za ka na barin shi ya kwana. Sai bakon da ka waye shi. Idan bakon da ka waye shi ne ko ɗan uwanka ko ɗan ginkaya zo daga kauye, to kalan wancan bakon za ka iya barin shi ya yi kwana da yawa a gidanka. Amma kalan bakon da ce wawai za ka yi ba ka san daga ina ya fito ba to, kar ma ka bar shi ya shigo gidan ka balle ma ya sha ruwa, balle ma ka ba shi abinci. Ka bar bakon a waje kawai. Bakin da ake barin su su shigo wanda an waye su ne, wanda kuma an san suna da mutunci, ba ɓarayi ba suna da amana, wanda ko sun shigo ba za su cutar da kai ba. Sune bakin da ake bari.

Idan abu yana mun zafi zan jure mai to don zubar da hawaye ne kafin na in ji na jure. Wani lokaci kuma zan daure kar hawaye fito in ga kawai na jimre ta yanda zan iya yin kawai in zauna haka ba sai na yi zubar da hawaye ba. Amma yawanci mutum da ya jure zafi sai ya rufe ido wani kuma sai ya zubar da hawaye saboda zafi abu ne kaman ka ji ciwo irin ka fita da mashin ko za ka yi tafiya sai ka ɗan ya hasari. To in ka ji ciwo in ka zo ana bai yi ma zafi za ka iya jurewa. In a zo za a yi jinyan ciwon kuma in an sa spirit wato maganin ciwon to idan an sa a jikin ciwon zai-- za ka ji idon ka zai, za ka ji jikin wurin ya bushe. To in ya bushe za ka ɗauka wannan za ka ji ka sa an sa spirit komai shi ƙanan zai, zai fara warke wa. Amma kafin nan kuma sai ka yi wannan, sai ka ji zafin shi ka jure zafi ko ka rufe ido ko ka zubar da hawaye. Wani zafin kuma da ake jurewa kuma shine zafin, zafin, zafin da yake zuwa irin na yanayin weather zafin yanayi. To in zafi ya zo irin haka jikinka zai ta zufa sai dai ka buɗe taga da labule ka buɗe sai ka yi neman iska, iska zai shige ka ko kuma ka fita ka zauna a tsakar gidan ku za ka kalli iska zai ta shigo ka. Amman yawanci ta taga ake buɗewa irin wancan zafin. Zafin ciwo kuma shi sai an wanke ma da abun wanki wato spirit. Kuma an wanke ma da shi yanar da zafi shi ya sa kafin ka jure wani yana kuka, in yara ne wasu suna kuka kuma manya ne wasu suna jimre wasu kuma suna kuka. A yaran mu akwai masu jurewa. Amma zafi kuma zafin jiki irin wanda, irin yanayin wanda yanayi yake kawo to kada wancan zafin za ka ga mutum yana ta zufa ne, yana ta zufa ka rasa mene. To idan ka buɗe taga za ka gani zai yi. Yara kuma jinjirayen wanda ba su iya magana in a biya musu zafi to za ka kalli kawai suna ta kuka ne to kai babban kai ne za ka san, za ka nema abun da yake damun yaron saboda yaron ba zai iya magana ba. Shi ya sa rainon yaro ba kowane yake iyawa ba. Sai ka natsu da kyau kafin nan ka iya ka raina yaro ka samu ka rasa mene yake damunsa. Shi ya sa zafi ba kowa yake iya jiri da shi ba.